Eh number ta ce kana jin kukan zakara da safe eh ina jin kukan zakara da safe sosai ma ai muna fita sallah asuba da wurwuri. Eh muna jin kukan, kukan zakara.

Kana cimma manufar tallace tallace. Eh, ina cimma manufa ta tallace-tallace, abin da ya fi kama da tallan man ja, tallan latas da abin da ya kama da haka.

Kana raba abincin ku da mutane? Eh, za mu raba abinci da mutane, indai har sun yi haɗaka wajen haɗa kayan miya ko kuma abin na. Alal misali kamar in zab yi shinkafa da wake, ni na kawo shinkafa wanda za a haɗa, za mu raba da shi ya kawo wake, to kin ga sai a bashi. Mun yi.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Ina yanke shawara a wajen aiki da wuƙa ko da reza ko da abun da ya kamata da haka.

Kana kunna tsaron baturi? Gaskiya wannan tambayar banfahimce ta ba balantana ma nace nabada amsa.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina da safe, da rana da daddare in zan kwanta. Ina share ɗakina sau adadi dayawa.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Ina magance damuwa a aiki ta ganin inda matsalar ta fito sannan kuma da ƙoƙarin magance ta. Dole damuwa ba wai kawai ka magance ta ba, shikenan, "ah, zaka ga ita ina damuwar take fitowa, sai ka magance." In ka magance ta, ka ga shi yake nan, ka huta da dukkanin wata damuwa da zata zo.

Kana son kallon faɗuwar rana? A'a, ni ba wani sallah kanka, so ba wani son kallon faɗuwar rana da nike yi. Ni da ba mai bautawa rana ba ne, me zan kalla kuma a faɗuwar rana.

Kana raba, kana raba ayyuka da wasu? Ina raba ayyuka da abokanan aiki musamman idan aiki yamin yawa sai in ba wancan can, in ba wannan can sai a kakkama. Ni ma na riƙe wani ɓangaren ɗanɗanon sai ka ga an gama ba wata damuwa ba wata matsala.

Mene ne abin sha da kake fi so? Abun shan da na fi so shine abun da yake duk mai daɗi kuma na al'ada, na gargajiya ba wanda aka sa mai sinadari chemicals ba.

Kana shan magani kullum? To ai banda lafiya da zan sha magani kullum hala dai kawai dai ina ɗan ɗiga magungunan ido sakamakon ciwon ido.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Eh, wayata tana daidaita haske da kanta. Lokacin da na shiga wajen haske, za ka ga ta ƙaro haske. Lokacin da na shiga wajen duhu. Lokacin da na shiga cikin haske, za ta rage haske. Lokacin da na shiga cikin duhu kuma za ta ƙaro haske. Daidai yanda idona idanu na nan za su iya ɗauka.

Ina kake son ziyarta? Ba wajen da nake son ziyarta a wannan duniyar ta maliki yaumiddini, face Ka'aba da kabarin Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.

Me kake saya daga kasuwa? Abinda nake siya daga kasuwa shine duk abubuwan da na ke buƙata. Kama saga abinci abin sha abin sawa da kuma abin cirewa.

Kana da WiFi a gida? A'a, sai dai matata tana da WiFi a gida. Domin ko da yaushe tana ɗaukan wayarta da ita take yin WiFi. Waya ta ita ce abun WiFi ɗinta.

Kana iya duba lambar QR? A'a gaskiya bana iya lambar, bana iya duba lambar QR bana yi.

Yaya kake jure wa zafi? Kai inalilahi wa inna ilaihi rajiun ga zafin rana ga rashin wuta. Ya za'ayi inyi mafificin hannu, shi muke amfani da shi.

Kana ba da shawara a aiki? Eh dole ai in ba da shawara a aiki, musamman waɗanda ba su san makamar aiki ba. Har ma ga waɗanda suka san makamar aiki, shawara ai tana da daɗi.

Me yake baku ƙwarin gwiwa a aiki? Ƙwarin gwiwa, abin da yake bamu ƙwarin gwiwa a aiki shine albashin da ake yi. Domin ba albashi shi kan shi mai shugaban ma'aikatar da tini ya ware.

Kai yimin shiru, wani irin jaƙa kake kai? E, ruwan tarwaɗa me ƙatoton goshi.

Yaya dangantakarku da maƙwabta take? Dangantakarmu da maƙwabta, sai ka ga kamar 'yan'uwan jini, kamar 'yan'uwan juna haka za a gani.

Sau nawa kake amfani da wayarka? To, gaskiya bazan iya amsa wannan tambayan ba. To ni ina amfani da wayata sau adadi da yawa a rana.

Kuna da manufa ne wata wata. Kuna da manufa na wata wata? Eh duk wata mutum bai rasa manufa. Albashi ya shigo mai, ya je kasuwa ya sayayya. Manufar ba ta wuce wannan.

Ah, kana kunna Bluetooth kullum? Eh gaskiya ni kusan kullum ma Bluetooth ina a kunna yake, domin tara, tara dukkanin wasu saƙonni masu muhimmanci ko kuma wasu ababe masu muhimmanci da za su shigo.

Yaya kake aiki tare da ƙungiya? Ina aiki tare da ƙungiya ta, ta sanadiyyar ko kuma ta hanyar ɗaukan wasu gaɓaran wasu ayyukan, ta yin da kuma sauran mutane za su ɗauki sauran ayyukan.